Kana raba abin ci da mutanen? Hakane. Muna raba abin ci wa mutanen wanda ana kusa da ni. Ko wani lokacin da Alkah ya hore mini, muna raba musu abin ci na.

Gobe wuli ciyashi kaɗi yini. Menene abinci da ka ke fi so? Menene abinci da ka ke fi so? Muna so abinci kamar sakwara, abinci kamar shinkafa, da doya da ƙwai.

Kana tafiya da sauri gaskiya. Muna tafiya da sauri. Tun da Allah ya bani alafiya, ya kamata in tafi da sauri, in je wurin wadda sani ne da wuri.

Kana fi so, kana fi so miya, mai zafi ko sanyi? A'a bana so mai sanyi miya. Zafi ma ba zafi sosai ba amma bana so miya mai sanyi.

Menene babban nasara da ka ƙe samun a aiƙin. Na manta da nasara. Kuna ji? Nima na manta da maganan nasara a cikin wannan magana, shiya sa ba zan iya amsan ba.

Kana son kallon, faduwan rana. Kana so kallo, faduwa an ra'ana. Haka ne muna so kallo. Na yamma ko na rana. So muna so kallo.

Nawa ruwa ka ke sa kullum? Muna sa ruwa kullum kaman lita hudu zuwa biyar ko wani rana. Toh munasa ruwa kullum kaman lita hudu su biyar ko wani rana.

Kanada dabangida haka ne. Muna dai dabangida nawa wanda allah ya hore ya gine mini. Don haka muna dai dabangida wanda allah yayi mini.

Kana yin barci da rana, haka ne. Muna, muna barci da rana amma ba kulu kulun rana ba amma muna barci da rana.

Kana so ɗaki in ka yayi aske sosai, ɗaki na yayi aske. Ina son ɗaki na dun yayi haske sosai. Dun haka ɗaki na yayi haske.

Wani abincin gargajiya kake fi so? A nafi son sokora, ana fi so teba da semovita, shine abincin gargajiya wanda nake so.

Kana finso fensiri ko alƙalami, bangane mai tambayan wannan, bangane sam-sam, bangane ba, da tambayan.

Wane launi, wane launi idan muku suke. Wane nauni idan nuku suke. Wanna tambaya ma bangane ba, si ma bangane de wana tambaya.

Kana yin harsashi, harsashi lokacin bacci? Aha! Ni ba mi yi harsashi ba lokaci wanda muna bacci ba ni mai harsashi ban iya yi ba.

Wani malami kake fin so. Malami wanda neke so, wanda yake koya mun aiki. Malami mai koya mun aiki, mai koya mun abu wanda mai kyau shi nake so.

Kujeran ka suna da dadi? I. Kujera na yana da dadi, yana da kyau. Kujera na yana da kyau, yana da dadi, yana da haske. Kujera na yana da kyau.

Sau nawa kake sarka ke gidanku. Kulum ne, kulum ne muna sarka ke gida na. Kulu muke gera gidanmu don bana son datti bana so abun de ba a kyau a gida na kullum, kullum ne.

Kana saya tabarau, bangane da tambaya wanaba. Kuna ji bangane da tambaya kuba. Mmm, bangane dashi sisam sam.

Ina ka keson sayarta? Ina ka keson sayarta? Niɗe bangane sayantaba da nayamsa. Ina ka keson sayarta bangane sayantaba?

Kana fin so hawan matakala ko lift. Nafiso lift. Nafiso lift, lift ne kiso bana so matakala, ama nafiso lift.